Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Eh ina zuwa wurare da wuri domin gudanar da aiki a cikin a kan lokaci.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Eh tabbas na fi son miya mai dan dumi domin tafi daɗi da kuma amfani ga jiki. Miya mai sanyi kuma tana ba ta da daɗi sannan kuma tana da cutarwa a wasu lokutan. Idan abinci ya kwana an fi saka ɗumamashi domin a ƙone ƙwayoyin cuta don haka abinci mai ɗan ɗimi ya fi amfani a jiki da sauransu.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri domin inganta caji na ya tafi yadda ya kamata. Sai dai kuma ta wani ɓangaren zan iya cewa tambayar ta ɗan yi min tsauri. Ban fahimci inda ta dosa ba. Abin da na fahimta shi ne kunna tsaron batiri domin ka caji ya ƙare, ya daffe da wuri. Dan haka nakan kunna tsaron batiri domin caji na yai, kar ya ƙare da wuri duk. Bada cewa ba ma samun wuta, ba a samun wuta sosai. Mafi yawanci an fi samun ta da daddare, sai lokuta-lokuta idan sun ga dama sukan kawo ta da rana. Dan haka kunna tsaron batiri yana da matuƙar muhimmanci, yana alkinta yadda waya za ta tafi da caji yadda ya kamata. Dan haka ina kunna tsaron batiri domin inganta cajin waya ta na yi amfani da shi yadda ya kamata.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki. Sai dai sau tari wasu dakunan ba su da fanka. Wasu suna yin amfani da fankar ƙasa. Sau tari a yanzu an yi fiyin amfani da fankar ƙasa. Wasu kuma suna yin amfani da fanka a rufin ɗaki. Amma ni ɗakina ina da fanka a rufin ɗaki. Ɗayan a falo kuma fanka ce ta ƙasa wacce ake jonawa. Duba da cewa akwai fanka ta sola wacce ake jonawa, wacce za ta ba da haske. Wato, anyi wacce za ta bada iska ga ɗaki.

Kana fi son fensir ko alkalami? A gaskiya wannan hausa bata hau daidai ba, gama tayi ace ka fi amfani da fensir ko alkalami. Ni to, nakan yi amfani da fensir a wajen zane amma nafi amfani da alkalami domin yin rubutu. Rubutun allo nakan yi amfani da alkalami.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh muryata tana da ƙarfi idan na buɗe murya sosai zan yi magana takan yi ƙarfi. Wani lokacin kuma ta kan yi sauƙi idan ina magana a hankali.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh ina iya ɗinka tufafi. Akwai tufafi kala kala, akwai na manya, akwai na yara, akwai na tsofaffi, akwai na manya. To tufafi kala kala ne, akwai atampa, akwai yadi, akwai shadda. Don haka mukan ɗinka tufafi kamar yadi, shadda, riga, zani, wando da mu gudanar da ayyuka yadda ya kamata.

Sau nawa kake rubuta rohoto? To, nakan rubuta rahoto sau uku ko sau huɗu a rana. Rahoto ya danganta da abin da kake so ka isar da saƙo ga al'umma. Rahoto kala-kala ne. Akwai rahoto na abubuwan da suke gudana a al'umma, akwai kuma rahoto na faɗakarwa a kan zamantakewa ko a kan zaman lafiya ko a kan zaman lafiya ko kuma rahoto a kan kiwon lafiya. Akwai rahoto a kan ilimi, akwai rahoto a kan tarbiyya, akwai rahoto a kan muhalli, akwai rahoto a kan, eh, zamantakewar iyali da sauran su. Don haka rahoto kala-kala ne wanda muke yin shi a kowace rana domin ilmantarwa da kuma faɗakarwa da kuma tunatsar da al'umma domin su amfana.

Kana cin abinci da cokali ko da hannu. Eh, gaskiya mafi akasari na fi cin abinci da hannu musamman idan tuwo ne. Na kan ci da hannu ya fi min daɗi da saurin ƙoshi. Amma idan shinkafa ce, na kan ci da cokali. Idan kuma doya ce, na kan ci da cokali mai yatsu. Itamaɗɗen na kan ci da hannu wasu lokutan. Sannan kuma idan abin sha ne kamar irin su kamin, cornflakes da sauran su, wannan na kan yi amfani da cokali. Dole, wannan ma dole sai an yi amfani da cokali don bzaiyiwu a sa hannu ba da dai sauransu.

A wane wata aka haife ku? To ni dai an haife ni a watan Afrilu, 23 ga wata. Wasu kuma za ka ga an haife su a watan Janairu, wasu a Fabrairu, wasu a Maris, wani a watan Yuli, wani a watan Yuni, wani a watan Yuli, wani a watan, to ai ne, Agusta, wani a watan Satumba, wani a watan Oktoba, wani a watan Nuwamba, wani a watan Disamba. Watanni goma sha biyu a shekara, kowa yana da watan da aka haife shi. Wani watan ɗaya, wani watan biyu, wani watan uku, wani watan huɗu, wani watan biyar, wani watan shida, wani watan bakwai, wani watan takwas, wani watan tara, wani watan goma, wani watan goma sha biyu, wani watan goma sha ɗaya, wani watan goma sha biyu ya danganta da watan da Allah ya nufa za a haifi mutum.

Wane wasa kake son yi? To akwai wasanni kala kala. Akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ƙwallon kwando, akwai wasan swimming, akwai wasan dambe, akwai wasan ball, akwai wasan yar gala gala, akwai wasan ƴanta, akwai wasan ƴar carabke, akwai wasan ɓoye ɓoyi, akwai wasan yar gala gala. To ni dai zan iya cewa ina son a lokacin da muna yara mukan yi wasan ƴanta da wasan yar gala gala, da wasan ball, da wasan na janje na janje, da wasan ƴar carabke da sauran su. Duk waƴannan suna daga cikin wasannin da muka yi muke aikatawa a lokacin muna yara. Amma a yanzu an girma ba a yi waɗannan wasanni, sai dai muka yi kallon wasa a waya ko a TV ko video game da dai sauransu da dama.

Kana sanya hula? Eh, a matsayina na mace nakan sanya hula idan zan sa kaya waɗanda suke buƙatar hula. Amma mu mata mun fi ɗaura ɗankwali, sai dai yanzu aka yi huluna na mata musamman waɗanda za a haɗa da hajiya babba. Amma maza sukan sanya hula. Hulunan maza akwai tashi kafiya naci, akwai zanna bukar, akwai mahaɗa abanki da dai sauransu da dama. Huluna kala kala ne da maza suke amfani da su, kuma sanya hula a wajen maza na ɗaya daga cikin kamala da take bada kawo mutunci a rayuwar ɗan adam da dai sauransu.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? To dangin mu muna da yawa. Duba da cewa kakan mu ya haifi 'ya'ya guda shida. Akwai gidan baba Sanda, akwai gidan baba Ali, akwai gidan baba na Kano, akwai gidan goggo Delu, akwai gidan goggo Halima, akwai gidan goggo Asmau, akwai gidan goggo Abu, akwai gidan goggo Amina, akwai gidan goggo Delu. To wayanda zan ɗan iya tunowa ke nan. Kamar gidan baba na Kano akwai mutum talatin da biyar, gidan baba Sanda suna da 'ya'ya kusan ashirin da wani abu. Ban san takamaimai ba. Gidan baba Ali 'ya'ya biyu, gidan goggo Delu inaga ko shida ne ko goma ne da dai sauransu da dama. Gidan goggo Dallas suma suna da su. Gidan goggo Asmau suma suna da yawa.

Yaya kake magana da abokin ciniki? To, na kan yi magana da abokin ciniki cikin natsuwa da fara'a, da kuma girmamawa domin ganin ciniki ya tafi yadda ya kamata. Amma wasu su kan yi magana da abokin ciniki cikin kausasa harshe da kuma fushi, wanda hakan yakan bayu ga kasuwanci ba zai tafi yadda ya kamata ba. Don haka matuƙar kana son cinikin ka ya tafi yadda ya kamata ka yi ciniki mai kyau, za ka yi magana da abokin ciniki cikin natsuwa da kwanciyar hankali da natsuwa.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To da safe bayan an farka, za a yi addu'o'i, sai a zo a share daki, a gogoge, a ɗaura girki, a yi breakfast. Bayan an yi breakfast, a gyaggyara gida, a yi share ko ina da ko ina, sai kuma a koyo kayan aikin da za a gudanar da shi a wannan ranar, kamar irin su kwamfuta da kuma ayyukan da mutum ya tsara zai yi a wannan ranar domin ganin an aiwatar da su yadda ya kamata, sun tafi daidai yadda ya kamata yadda kuma ake bukata.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh to, wani lokacin na kan kwanta a kan gado, wani lokacin kuma na kan kwanta a ƙasa. Ya danganta, sai dai a lokacin sanyi na fi kwanciya a kan gado, duba da cewa lokacin sanyi yayi. Wani lokacin kuma musamman da gado wani samun matsala, idan na kwanta a kan shi na kan ji ba daɗi. Yakan taɓa mun wannan, dai kan taɓa mun jin daɗin kwanciya, sai na gwade shi kawai. Na ke kwanciya a ƙasa ya fi mun daɗi da kwanciyar hankali da kuma yadda zan yi barci cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da sauransu.

Menene kake son canzawa a gurin aiki? To, gaskiya gurin aiki na fi son ya zama guri ne na natsuwa.

Kana son zama kusa da dar-taga? Eh, so yawan ci idan ana yin sanyi, ban fiye son zama kusa da taga ba loma da cewa sanyi zai cutar da ni. Amma matuƙar akace ana zafi, wannan hakan zai tabbatar mun ina kwanzama kusa da taga domin shaƙar iska wacce take natural iska daga Allah. Wannan yakan sa in zauna kusa da taga domin shaƙar iska wacce take me kyau.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh tabbas ina duba daftarin kuɗi domin ganin yadda al'amuran gudanarwar kuɗi suke tafiya yadda ya kamata da yadda za a samu a watau rahoto mai kyau wanda za a gudanar da ayyukan kuɗi su tafi daidai yadda ya kamata. Nakan duba daftarin kuɗi sau uku ko sau biyar ma a rana domin tabbatar da ingancin kuɗaɗen da suke ciki da kuma yadda za a tafiyar da su.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To, nakan magance a matsaloli a aiki ta hanyar bin diddigin a ina matsalar take domin a samu a magance ta. Nakan, mukan, mukan zauna mu mu tattauna da abokan aiki mu ga yadda za a shawo kan matsala da kuma matakan da za a bi domin ganin an warware matsala. Wani lokacin kuma nakan ba kowa dama ya bada shawarwari yadda za a ga an tantance, an tantance an magance matsala ta yadda za a samu mafita da kuma yadda za a samu matsalar da kuma yadda za a kiyaye faruwar ita. Matsalar a nan gaba. Duba da cewa matsala a aiki abu ne da yake kawo cikas yake kuma hana aiki ya tafi yadda ya kamata. Dan haka a kullum mukan duba matsala da kuma hanyoyin magance ta domin ganin aiki ya tafi daidai yadda ya kamata da kuma yadda ake so.

Nawa bokiti kuke da su a gida? To muna da bokitai kala kala. Akwai na wanka, akwai na wanki, akwai kuma ƙananan bokitai waɗanda ake sa kamar irin kayayyakin kitchin kamar curry, maggi, gishiri da sauran su. Akwai kuma bokitin da ake ajiye nama akwai wanda ake ajiye ya sunan shi markaɗe da kuma wanda ake ajiye nama da kuma wanda ake ajiye man ja ko man gyada. Dade sauran su ya danganta da amfanin da ake yi. A bokitin da bokiti akwai na wanka, akwai na wanki, akwai kuma na wanke banɗaki da sauran su.

Nawa kake karɓar kiraya aiki? To nakan karɓi kirawan lokacin su ɗaya ko su biyu ko su uku ko su huɗu ko su biyar ko su shida ko su bakwai ko su takwas ko su tara ko su goma. Ya danganta da yadda tsarin aikin yazo. A lokacin da ake buƙatar ka za a kira ka, lokacin kuma da ba a buƙatar wani abu ba za ka sami kira ba. Dukkan kashi kira a wurin aiki yana danganta daga buƙatar da ake yi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To, nakan tabbatar da ingancin aiki ta hanyar duba aiki da kuma ganin yadda aiki yake wukana. Misali, za a yi meeting, a duba yaya aiki yake wukana da kuma supervising yadda aiki za a tabbatar da shi, an yi aiki mai inganci domin ganin an samu aiki mai inganci.

Kana amfani da kunnen waya? To ni dai wannan tambayar ban san me ake nufi da kunnen waya ba. Saide kuma ban sani ba ko ana nufin EFIS ko kuma Bluetooth da ake sawa. Eh tabbas na kan yi amfani da shi, duba da cewa ba na son in damu mutane. Ina son jin wani abun amfani na kan an yi amfani da shi inji ni kaɗai. Ba sai na jiyyar da wani ba mai musamman da daddare da kowa yake kwance idan ni ban yi barci ba. Nakan saurari wani abu a waya to zan yi amfani da shi domin ganin ban takurawa na kusa da ni ba na kuma kiyaye haƙƙin zamantakewa.

Yaushe kake cajin wayarka? To na kanyi cajin wayata a lokacin da caji yayi kasa. Ko kuma musamman a Najeriya da an kawo wuta ko caji baiyi kasa ba, dubada cewa wutar bata da tabbas. Zaka ga kowa yasa cajin wayarsa. Wani lokacin kuma idan kaje guri wayanda suke da solar ko da wayarka bata ƙare ba zakayi kara ciccika ta saboda matsalar wuta da ake fama dashi. Wutar bata da tabbas, don haka nakan sa wayata a ko da yaushe musamman idan bata cika ba.